Kana kare wayarka daga ƙwayoyin cuta? Ai, kare waya daga ƙwayar cuta ya zama dole, domin wannan ƙwayar cuta tana da illa akan waya ko kuma kwamfuta da yake amfani da shi. Shiyasa a ko da yaushe ana so ka rinƙa bincika ƙwayoyin abubuwan da ke kare wayarka ko kuma kwamfutarka daga ƙwayoyin cuta. Lalle suna da matuƙar amfani sosai da sosai. Ina kare wayata domin in kare abubuwan da ke cikin wayata sannan in kare sirrin da ke wayata ko kuma kwamfuta.

Eh, ina iya busa tsaki. Shi tsaki ya kasance abun da Hausa muke amfani da shi sosai muna yin dambu, muna yin fate, muna yin wasa wasa. To lallai mun kasance muna yin wannan busa wai kuma yana da matuƙar amfani. Domin wasa in za ka je ka yi niƙa, in ka yi niƙa za ka tankade, in ka tankade kuma akwai wannan tsaki. To wannan tsakin ana amfani dashi kada a zudda sai aje ayi dubaru ayi dambu domin lallai muna amfani da shi wannan tsaki kuma ina iya busar da shi. Ba mani kaɗai ba kusan kowa a gidanmu yana iya busar da tsaki.

Eh, ina iya ɗaura ƙulli. Shi ɗaura ƙulli yana da matuƙar amfani. Ya kamata ace kuma kowane yaro ko babba ya iya ɗaura ƙulli. Ƙulli ya zamanto kamar al'ada domin yau da kullum yana buƙatar ace akwai abin da zaka ƙulle ko abin da za ka ɗaure. Kuma za ka iya amfani da ilimin da ka samu na iya ɗauri ka je ka samu ka ci abinci. Domin a yanzu mutane ana safara. In aka je safara za ka ga an yi lodin kaya, wanda kayan nan baza su zauna ba dole sai an yi ƙulli. An ƙuƙkulle igiyoyi an ɗaɗaure. To don haka ƙulli ya zamanto ta wani gurin ita ma sana'a ce. Sannan ko ba a nan wuraren ba, a gida ko kuma a gona in ka yi aikanka na gona kana so ka ƙulle su ka taho da su gida. To lallai dole zamanto mutum ya koya ko kuma a koya mashi. Lallai na iya ƙulli.

Wane irin tufafi ka fi so? Ina son tufafi gaskiya. Tuni haka cikin tufafi da suke kala kala akwai dole tufafin da na fi so. Na fi son tufafi wanda aka yi da auduga kuma na fi son kalar fari, domin suna bani natsuwa, suna bani taushi a jiki.

Eh, ina kulle ƙofa kullum. Kulle ƙofa ya zama dole domin ƙofa tana bambanta tsakanin ciki da waje. Idan mutum ya kulle ƙofa, kamar ya sa wata alama ne ko shaida na tsakanin shi da waje da kuma ciki. Ƙofa tana hana abubuwa shiga, tana hana, tana kare ka daga wasu al'amura wanda Allah ke kariya. Amma ƙofa za ta hana wasu abubuwa shiga daga cikin ɗakin ka.

Jira a layi, yanda nake jira a layi yana da matuƙar wahala. Domin ni na kasance mutum mai haƙuri. In naje layi bana cin layi. Zan tsaya, in zauna, in jira waɗanda suka riga ni zuwa su sami abun da suka amka zo nema, sannan in sun samu sai in bi bayan su. Domin yana da matuƙar amfani ka yi haƙuri.

Eh ina harsashe lokacin bacci amma ina ta ƙoƙarin in daina. Ina ta wasu motsa jiki kala kala wanda ake yi domin a daina harsashi lokacin bacci. Harsashai lokacin bacci yana da matsala. Me ye matsalar sa shine yana takura ma wanda ke kusa da kai, yana takura ma iyali, yana takura ma yara yana hana su bacci.

Ya kake kammala aiki a lokaci? To shi kammala aiki a lokaci yana da matuƙar mahimmanci domin lokaci kullum tafiya yake bai jiran kowa. To shi yasa ka kammala aikinka akan lokaci ba tare da ya wuce lokaci ba yana da matuƙar mahimmanci. Yanda nake kammala aikina a lokaci shine ina mai da hankalina gaba ɗaya akan aiki. Sannan ina yin shi cikin natsuwa sannan ina bin dokoki domin in gama shi cikin lokaci.

Ina wanke tufafi da yawa. Ina wanke tufafi so biyar sabida gaskiya ni na kasance mutum mai son tsabta. Kuma wanke tufafi yana ɗaya daga cikin ibada. To ya kamata mutum ya wanke tufafin shi ya wanku da gaske ba wai da wasa ba. To shi ya sa nake wanke tufafi har sau biyar.

Ina yin abu ba da dama domin nishaɗi. Ita rayuwar nan ta kasance dole sai da nishaɗi. Idan ba ka samun nishaɗi to za ma ka iya haukacewa. Saboda abun da ke faruwa gaskiya rayuwa tana da wahala. Shi ya sa ya zamanto dole mutum ya sha nishaɗi. Abin da nake yi domin nishaɗi shine rawa. In ji waƙa, in yi rawa suna ba ni nishaɗi sosai. Suna ba ni kwanciyar zuciya. Kuma ina mafatan kowa alkairi sannan ina mutane shawarar rinƙa yin haka.

Jaddawalin aikin mu yadda yake jaddawali ne mai sauƙi. An riga an tsara cewa ana aiki sau uku a rana, sau uku a cikin mako. Sannan kuma kullum za a yi awa takwas ana aiki. Haka jaddawalin aikin mu yake. Sannan kuma akwai hutu da ake ba da wa na watanni biyu a duk shekara.

Ita dai shara ta zamanto dole, dole mutum ya shara inda yake zama ko kuma inda yake mu'amala. Dan ba gida kaɗai ake sharewa ba, haɗa ofis-ofis, gurin kasuwanci, asibitoci da gurin zama. Ina share gida sau uku, ina sharyawa da safe, da rana da kuma dare. Domin tsafta ce kuma tsafta ta zama dole.

Wane lokaci na rana na fi so? To, ita dai rana ta na da lokuta kala kala. Akwai lokacin safe, akwai lokacin rana, akwai lokacin yamma, akwai lokacin dare. Gaskiya ba lokacin da na fi so illin lokacin dare. Domin lokacin dare yana ba ni natsuwa, yana ba ni hutu ga dukkan al'amuran da na yi gaba ɗaya a wannan rana. Shi ya sa ni ke son lokacin dare.

Ina zuwa gurare da wuri ba daga baya ba domin ni na kasance musulmi kuma mutumin da ke da ɗa'a. Zuwa guri daga baya alamu ne na rashin ɗa'a amma zuwa guri da wuri ya nuna cewa kana da addini sannan kuma kana da ɗa'a, kana da girmama lokaci. Rashin girmama lokaci ba ɗabi'a bace mai kyau.

Yanda nake magance damuwa a aiki, abu ne mai sauki. Na farko dai ina ma mutane waɗanda abokan aiki na ne ina neman shawararsu domin in magance damuwa a aiki. Wani lokaci kuma in damuwa ba ta kai damuwa ba, ina ƙoƙari da kaina in shawo kan matsala ta. Ina zuwa in ci abinci mai kyau mai daɗi, sannan kuma in yi karatun Kur'ani. Wata sa'in kuma ina jin waƙa, duk suna taimako na wurin samun magancen damuwa.

A al'adana muna da miya kala kala kuma akwai wadanda na fi so a cikinsu. Cikin miyoyin da na fi so gaskiya nafi son miyar kuka. Ita miyar kuka duniya ce domin duk fushin da nike in dai na sami miyar kuka to ina daina fushi. Saboda miyar kuka na da daɗi sannan tana da amfani ga lafiyar jikin ɗan adam daga ƙwaƙwalwa, fata, ido da sauran abubuwa na jikin ɗan adam.

Magance matsaloli a aiki ya zama dole a matsayina na wanda ke aiki kuma ina son ƙwarewa a aiki. Hanya ɗaya wadda nake bi ina magance matsaloli shine ina koyo daga waɗanda suka fi ni iyawa. A kullum idan na yi kuskure zan kira su, su ba ni shawarwari sannan su nuna mani abin da ya dace. Wata sa'in kuma ina amfani da tsofaffin ilimomina idan na samu kuskure in yi amfani da su in sa dabara in gyara wannan matsalar ta aiki.

Ina son kallon wata da daddare. Wata yana da matuƙar ban sha'awa a sararin samaniya, musamman a lokacin da bai yi haske da yawa ba. Idan ace sama na duhu sannan yana sama gashi kusa da taurari, abin yana da gwanin ban sha'awa. Lallai ina son kallon wata da daddare kuma yana bani matuƙar nishaɗi.

Abun mafi, mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine amana. Duk wanda aka ce maka aboki ne wanda bai da amana to ya kamata ka guje shi, saboda mai amfanin abokantaka babu amana. Shi yasa ni na kasance ban da abokai da yawa saboda mutane da dama ba su da amana. Ni kuma na ɗauki amana da abokantaka da mahimmanci gaskiya. Abun da muhimanci gaba ɗaya a cikin abokantaka shine amana.

Burodi wanda na fi so, na fi son burodi wanda ke da taushi. Diddani da man ba wani kasancewa na ina son biredi da yawa ba sosai. Amma biredi wanda ke da taushi, wanda ya gasu bai ƙone ba kuma bai yi ɗanye ba, to lallai wannan biredi yana burge ni. Ina son cin shi sosai da sosai.

Ni dai na kasance ni kaɗai ne a cikin gidanmu. An haife ni a watan Janairu, wata na farko ke nan, a cikin watanni da muke da su. Wannan ya sa na zamanto ko da yaushe ina murnar haihuwa ta, tare da kuma murnar sabuwar shekara. Domin, wannan yana ba ni nishaɗi sosai da sosai.

Dangantaka ta da maƙwabta dangantaka ce mai kyau, mai armashi sosai da sosai. Lallai muna jin daɗin dangantaka da juna. Saboda, muna taimakon juna sannan ba mu cutar da juna. Kuma, muna yin hira tare, sannan mu yi aiki tare. Lallai dangantaka ce kyakkyawa sosai tsakaninmu da maƙwabtanmu.

Ina amfani da hannun dama. Kusan al'amurana nafi amfani da hannun dama, domin ni ko mai nawa kusan zan ce ni badami ne, a kalmar Hausa ke nan. Wanda ya fi amfani da dama ana ce mai badami. To shi yasa na zama badami. Amma, a ƙwallo kuma ina amfani da ƙafar hagu.

Na fi son alƙalami saboda kusan fensir abu ne na yara, abu ne na wasa, abu ne wanda zai iya gogewa. Shi ko alƙalami, yana nan indai ba takarda ta ɓace ba. To shiyasa na fi son alƙalami. Amma indai da yara ne to ya kamata suyi amfani da fensir. Domin su yara kuskurensu ƙarami ne za a iya goge shi.

Abincin da na fi ci da safiya shine oat. Abunda yasa nake cin oat, abinci ne wanda ke da gina jiki, yanada sinadarai wanda jikin dan adam ke bukata kuma ni na kasance in kula da abunda nake ci, shiyasa nake shan oat-- nake cin oat kuma tare da kwai, dafaffen kwai domin in samu jikina ya ginu.

Lamba, lambobi suna da yawa. To dole akwai lamba wadda aka ce ma lamba mai albarka. To gaskiya, lamba mai albarka ne a guri na lamba bakwai ce. Domin, kusan ko da yaushe ko wasu al'amura ne idan na zaɓi lamba bakwai, suna ba ni nishaɗi sannan kuma suna ba ni sa'a. Ba wai sunan bakke ba na sa'a ba Allah ke ba ni sa'a, amma idan na zaɓi lamba ina samun sa'a.

Eh, ina cin tafarnuwa. Yanzu haka ma na gama cin tafarnuwa. Ai, cin tafarnuwa ya zamanto wani ɓangare na rayuwar mu, domin dole mutum ya kula da kanshi, ya kula da lafiyar shi. Don na biya amfani da tafarnuwa, zai kasance yana fama da cututtuka na zamani, wanda idan kana amfani da tafarnuwa kuwa ba su kama ka ba.

Inda nake son ziyarta, ina son ziyarta birnin Saudiyya. Domin gaskiya wannan ƙasa ce mai tsarki a gurin mu mu musulmai. Zan ji daɗi ace naje Saudiyya, nayi ibada, nayi roƙo, domin Allah ya amsa buƙatu na. Birnin Saudiyya gaskiya yana burge ni sosai da sosai.

Eh, ina cin salad. Cin salad ya zamanto dole domin kula da jiki, domin kula da fatar jiki da gashin jiki da kuma idanu. Shi salad yana da matuƙar muhimmanci domin gina jiki da kuma gyaran jiki. Duk wanda bai ci salad an bashi a baya. Shi ya sa kullum ina cin salad idan ina da kuɗin sayen shi.

Eh ina kallon inuwa ta. Kallon inuwa yana bani sha'awa. Misalan idan ina cikin haske, amma a cikin duhu, idan kama akwai duhu sai haske ya haska ni, to lallai wasa amma ina wasa da inuwa ta, tana bani nishaɗi. Kuma ba mani kaɗai ba, mutane da dama na ga suna yin haka.

Ina koyon fasaha sabo ta hanyoyi da dama. Na farko ta hanyar YouTube da kuma shafin X ko kuma shafin Facebook. Ina zuwa in nemi wasu sababbin fasahohi da suka ɓullo na zamani. Ba ma kamar yanzu sai da fasaha da ake tahama da ita ta AI. Zan tambayi AI ya faɗa min wata sabuwar fasaha ake da ita. To, ta haka nake koyon sabuwar fasaha.

Eh ina shan madara. Shan madara ya zama wajibi ga ɗan adam, ba ma ɗan adam kaɗai ba. Domin sinadaran da ke cikin madara jikin ɗan adam na buƙatar su. Kuma kamar sinadari na calcium, sinadari na vitamin, sinadari na wasu minerals duk akwai su a cikin wannan madarar. To don haka ya kamata mutum ya sha ta kuma shi ya sa nima nake sha. Ina fatan kullum in samu kuɗi in riƙa shan madara.

A yanzu wannan zamani namu muna da kafofin watsa labarai da dama. To amma, akwai wanda nafi amfani da su, na farko akwai shafi na Twitter shine shafin X, akwai kuma shafin Facebook. Sannan kuma akwai shafi na YouTube da kuma Reddit. Wa'inan su ne shafuka gaskiya na fi amfani da su domin labarai.

Ina jure, ina jure barkono mai yaji amma barkono mai yaji wanda ke da daidaito. Saboda komai a cikin rayuwa idan yana daidaito to ya fi amfani. Ba wai ka ji kana cin barkono da ke da yaji mai matuƙar yawa ba. Wannan yana ma da illa ga lafiya. Kuma ni na kasance ina kula da lafiya.

Eh, ina amfani da mataimakin murya. Mataimakin murya a wannan zamani yana da matuƙar amfani domin taimakon murya. Kuma in ba haka manmu masu rubu- masu haɗa abubuwa, wannan muke sawa a ɗayanar gizo. Wannan mataimakin murya yana taimakawa wajen samun muryoyi masu daɗi.

A cikin kiɗa kiɗen da na fi so, na fi son kiɗa na gargajiya. Kuma wannan kiɗa ya kasance gaskiya kiɗa wanda na fi sauraro, domin yana bani nishaɗi sosai da sosai. Yana tuna mani da al'aduna, sannan kuma yana tuna mani da ƙauyenmu da kuma inda na taso.

A'a, ba na cije farce. Cije farce yana ɗaya daga cikin ƙazanta. In ba kazami ba, babu wanda ke cije farcen shi. Kuma cije farce yana sa farce ya yi rashin kyau ba kamar waɗanda aka yanke ba. Farce waɗanda aka yanke ya fi kyau. To don haka akan mai mutum ya cije farcen shi. Wannan kuma al'ada ce ta yara.

Na fi son tufafi na auduga domin tufafi na auduga ya fi laushi a jikin mutum sannan bayan da laushi ya fi kare lalacewar hormones. Shi wannan siliki ɗin yana da abubuwan da ke lalata hormone ɗin ɗan adam kuma hormone yana da matuƙar tasiri ga rayuwar ɗan adam.

Na fi son zama a ƙauye. Zama a ƙauye ya fi ba ni nishaɗi, ya fi ba ni kwanciyar hankali. Sannan al'amura sun fi sauƙi gaba ɗaya a ƙauye. Eh shi birni akwai hayaniya, ko da hayaniyar zirga-zirga ta ƙarafan motoci su kansu, wannan ba ƙaramin ƙalubale bane ba na zama birni.

Ina daidaita aiki da rayuwa ne ta hanyar yin aiki a lokacin aiki sannan yin rayuwa a lokacin rayuwa. Aiki yana da lokaci, don haka ita ma rayuwa ya kamata ace tana da lokacin ta. Ranakun da ake aiki da kuma lokacin da ake fara aiki zuwa lokacin da ake tashi duk ina amfani da su in yi ayyuka. Saura nan kuma lokuta zan yi amfani da su in yi rayuwa ta. Haka nake daidaito a tsakanin aiki da rayuwa.

Eh ina iya tsalle igiya kusan kullum duk safiya ina tashi ina yin tsallen igiya domin kula da lafiyata. Shi tsallen igiya yana taimakawa ƙoda yana taimakawa zuciya sannan yana taimakawa kai. Domin jini yana tafiya zuwa kai wanda kuma yana da amfani gurin girman gashi da kuma gyaran fata.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Dan bana zuwa daga baya, bana son zuwa aiki a latti. Zuwa aiki a latti yana nuna cewa kai ba babban mutum bane kuma kai ba mutum bane ba wanda ke da kula. To don haka bana iya zuwa latti. Ina tashi da wuri, in shirya da wuri, in tafi aiki da wuri.

Nawa ne yawan danginku a gida? Mu dai mun kasance muna da dangi da yawa saboda ne ana ce ma ɗan dangi saboda yawan dangin mu. A banza dai muna da yawan dangi za su kai ɗari biyar, daga kaka, kakanni da kuma sauran mutane waɗanda ke cikin gida.

Ina gaishe da mutane ta hanyoyi da dama. Ya danganta da mutanen wane kala ne. Domin bai yi wa ka na gaishe da mutane da kalan gaisuwa iri ɗaya. Wasu Hausawa ne, wasu Larabawa, wasu Turawa wasu kuma wani yaren. Idan Hausa ne ina ce musu ina kwana. Idan kuma Turawa ne ina ce musu good morning. Idan kuma yan yaren Delta ne ina ce musu Mingo.

Shaƙatawa lokacin hutu abu ne mai sauki sannan abu ne mai daɗi. Yanda nake shaƙatawa lokacin hutu, ina kashe wayata na hwarko kenan. Na biyu zan kunna waƙa. Na uku in kwanciya ta ko kuma in yi rawa tare da iyalina. Haka nake shaƙatawa lokacin hutu.

Muna aiki tare da ƙungiya cikin sauƙi cikin taimakon juna, wataƙan kowa zai kawo shawara shi a lokacin da ake yayin aiki sannan kuma ana ɗiba wani ɓangare na aiki a ba mutum a ce shi wannan shi ke da alhakin yin shi. Haka muke aiki tare da ƙungiya.

Rubuta rahoto abu ne wanda ke da matuƙar kyau domin ya kamata ace duk abin da ya faru ka rubuta shi domin maganin mantuwa. In baka rubuta ba, lallai sai ka manta wasu abun. To ina rubuta rahoto ne sau lokacin da aka samu rahoto. Idan sau biyu aka samu rahoto in rubuta sau biyu, in so uku in rubuta sau uku.

Eh ina kunna kendir a gida, domin kunna kendir ya zamanto mana wata hanya ta samun haske. Domin matsalar da ake fuskanta ta wutar lantarki. Yanzu haka maganar da ake yi wutar lantarki sun je yajin aiki. Dole da kendir muke amfani muna ganin haske.

Na fi son hawan matakala akan lift, saboda shi hawan matakala wani nau'i ne nake amfani, wani amfani, wani nau'i ne na amfani da motsa jiki da nake yi. Ina amfani da shi domin motsa jikina. Shi ko lift sai dai ya kashe maka jiki, bai motsa maka jiki. To shiyasa nake amfani da matakala.

Ina yin amfani da kwamfuta amfani ma ba ƙarami ba amfani matuƙa. Domin yanzu kwamfuta ta zama wani ɓangare namu na rayuwa. Dole mutum ya iya amfani da ita ko ɗan birni ne ko ɗan ƙauye. Kwamfuta yanzu ta zamanta wani sashe na rayuwar ɗan adam wanda ya kamata ace kowa ya yi amfani da ita. Kuma dole ma mutum ya koya lallai ni na yi amfani da kwamfuta.

Tafiya zuwa wurare gaskiya ba abu ne mai sauƙi, domin kana bukatar wani abin hawa zuwa wani guri, wani gurin kuma ba ka bukatar abin hawa. To, wuraren da ban bukatar abin hawa inda ba nesa bane ba ina tafiya a ƙasa, wani gurin kuma zan hau mashin ko kuma in hau mota ko kuma in hau jirgin sama.

Abin da nake domin ƙara aiki shine sauraron abun da ke ƙara mana kuzari, wato kan kamar jin karatu na Kur'ani ko kuma jin waƙa. Sannan kuma abu na biyu shine cin abinci. Domin idan ina jin yunwa, bai ƙara mani aiki. Sannan kuma in zuciya ta ta toshe ko kwakwalwa ta ta ta toshe ban samu ƙwazon yin aiki ba.

Dangantakar mu da shuwagabannin aiki dangantaka ce kyakkyawa, wanda akwai girmama juna da kuma alaƙa mai kyau. Ana bani umarni ina bi sannan kuma ana bani haƙƙi na. Don haka wannan abu ne wanda ya zamanto ina jin daɗin dangantakar mu. Muna muntanta juna sannan kuma muna girmama juna.

Ina wasan meru a waje amma ba ni kaɗai ke yi ba tare da iyali. Za a sami mutum ɗaya sai a rufe mai ido sai a tambaya ace wane ina ya ɓoye. Idan ya nuno inda ya ɓoye to zai taho a ƙasa. Idan kuwa bai gano ba zai taya goyo shi. Wannan wasa yana da ban sha'awa sosai da nishaɗi.

Ina cajin waya ta da daddare idan zan kwanta, domin ban cika amfani da waya ba. Waya dudda ta zaman to ɓan gare na rayuwar ɗan adam, amma dudda haka ina kula da yanda nake amfani da ita, domin idan kai wasa sai ta lalata maka rayuwa. Ya zamanto sharrin ta ya fi amfaninta yawa shi yasa.

Raguwar abinci dai ya kasance kusan kama al’ada ce domin mutane da dama ba su iya dafa abincin da zai za su iya cinyewa a lokaci. Don haka ni abin da nake raguwa abinci na almajirai nake ba domin in samu lada. Bai yiwuwa a ce ka dafa abinci ka ci ka koshi sannan kuma a ce ba za ka samu abin da wan da za ka ba ba.

A kullum ina farkawa ne ƙarfe bakwai, bakwai na safe. Domin lokaci ne ya kamata in tashi, in yi shiri, in yi kalaci, in fita gida ƙarfe takwas, in isa aiki ƙarfe tara. Domin kullum muna fara aiki ƙarfe tara da rabi kuma.

A cikin launuka da muke da su daban daban, na fi son launi na koren ganye. Launi na koren ganye gaskiya yana ba ni sha'awa, yana ba ni nishaɗi da kuma natsuwa. Yana sa idan na sa kaya masu launin ruwan ganye inji na sami kwanciyar hankali, sannan inji na yi kyau sosai da sosai.

Eh ina zama kan gwiwa. Kusan kullum ya kasance ina zama kan gwiwa amma gab nake da in daina zama kan gwiwa domin ba abu bane zama, ba abu ne mai kyau gaskiya. Kada gwiwa ta tayi ciwo shi ya sa nake ƙoƙarin in daina zama kan gwiwa kuma ina fatan in daina zama.